Ina ajiye hotunan wayana a galari lok, sabida dalilin da ya sa nake aje hotunan wayana a galari lok sabida hotuna na na sirri. Nakan samu inda nake ingantaccen guri da nake sawa domin gudun kar ya faɗa hannun da ba daidai ba. Hotuna na wanda nake amfani da su da password ma'ana da tsaran makulli ta hanyar buɗe su. Su ne nake kaisu galari lok. Ma'anar galari lok, inda hotuna suke amma a cikin tsaro ta hanyar samu su kwaɗo. Ina buɗa mabuɗin sirrin ta hanya sa lambobin sirrin nakan buɗe na shiga na duba hotuna na. Dalilin da ya sa na sa hakan sabida duk wanda ya amsa wayata yakan iya shiga ya ga hotuna na kai saye da abubuwan da na ajiye na sirri. Shi ya sa na ƙirƙira application mai suna galari lok nake ɓoye hotuna na sabida shine kwanciyar hankalina. Na ƙirƙire shi ne sabida yanayin amfani da ake yi da shi a kowane lokaci. Musamman akwai wayanda da yawa sukan ɓoye bidiyoyin su a ciki, wasu kuma sukan ɓoye jabai, wasu su ɓoye abubuwan su, wasu su ɓoye kayayyakin wasu dai kowa da abun da yake ɓoyewa a galari lok. Dalilin da ya sa nake matukar amfani da shi kenan koda yaushe ko wane guri a lokacin da yake da tsaro a wayarka, zaƙa ga ba kowa bane yake iya shiga maka irin inda baka so ya shiga. Shi ya sa wayanka ta dinga kasancewa da tsaro a kowane lokaci sabida shi mugun bayi da kama. Shi ya sa ake amfani da su sola amma ta hanyar ba da haske mai inganci. Shi ya sa zaƙa ga abun da ya sa ake ƙirƙirar wasu abubuwa domin magance hidima na yau da kullum. Dalili shi ne wayarka na hannu kana amfani da abubuwa da yawa wanda yake tura sakonni. Kaman galari lok in a lokacin da ka ɓoye abubuwan ka ko da ka je zanda ba zaƙa ga hotunan ka da ka ɓoye a cikinsa sabida wannan hanya ne ta sirri sabida shine amfanin ka a wannan waya. Sabida in ka yi ta abun da kuma wani zai zo ya gani to ai ba amfanin ajiyan da kayi. Dalilin da galari lok yake taka muhimmiyar rawan gani kenan a wannan lokaci da muke ciki. Shi ya sa zaka ga dukkan abubuwan da ake turawa a waya da ya sauka zuwa galari ake sauya mai guri sabida yau da gobe, dai yau da gobe sai Allah. Shi ya sa hotuna na suka kasance a wayata kuma a wayata a wani guri na musamman da ba wanda yasan ga inda yake sabida abun da ya sa su ne sirrika na. Shi ya sa na adana su, sai dai kuma hotuna na a wayana suna da matukar amfani amma sai dai ba kowa ne zan bari ya sani ba sabida halin rayuwa. Hotuna da nake da su a wayana suna da matukar yawa sabida nasaba ne ina hotuna tun a baya. Shi ya sa na ƙirƙira app-

Mafi muhimmanci a cikin abokantaka, gaskiya, riƙon amana, kula da juna da mutuntakai da riƙe sirrin abokantaka shine mafi muhimmanci a rayuwar abokantaka. Duk abokin da zai riƙe maka amana, ya kula da hidiman ka, ka kula da hidiman shi, ya zama abokin shawaran ka, ka zama abokin shawaran shi, babu cin amana, babu yaudara, babu ha'inci, babu zalunci, babu yaudara. Shi ne abokantaka. Amma duk abokin da zai je ya fallasa sirrinka ko ku sami sabani ya je ya fallasa ka, bai tunanin cewa matarar za ku shirya, to wannan ba aboki ba ne. A rayuwar da muke ciki yanzu, samun aboki nagari yana da wuya. Saboda kowane aboki kayi, kana mai kuskure, ba zai duba mutuncin da girman abun da ke tsakaninku ba. Tuni da wannan abu da ya haɗa ku zai je ya fara cin dunduniyanka. Abun da ke faruwa ke nan a yanzu. Saboda gaba ɗaya abokantaka yanzu ya zama wani iri. Abokantaka yanzu in ka ga ana maka shi kamar a haɗiye ka, sai in ya kasance kana da kuɗi. In ba ka da abin duniya, za ka ga duk abokanka sun ja da baya da kai. Shi ya sa yanzu za ka ga abokantakan jiya ya lalace. Mafi muhimmanci a cikin abokantaka, ka samu aminin aboki mai son ku zauna lafiya, mai riƙe maka amana, mai mutunta ka, ya mutunta abokaninka, mai son zaman lafiyanka da kai da na ƴan'uwanka, wadda zai riƙe sirrinka, ya adana maka har abada, ba wadda in ya ji sirrinka zai je ya gaya wa maikiyanka, a yi maka dariya ba. Mafi muhimmanci a cikin abokantaka, gaskiya da riƙon amana. In aka samu wa'innan, to abokantaka za su tafi sosai yadda aka tsara. Amma rashin gaskiya da amana a abokantaka na saurin wargajewa. Shi ya sa za ka ga abokai da yawa sun faraka saboda babu gaskiya da amana a cikin tafiyarsu. Dalilin da ya sa suke fara kawa dole za a iya sa wani ɗaya na ƙaunar ɗaya don Allah, amma shi wancan ba ya ƙaunan shi. Abun da ke soma kawo fara ka ke nan a watse ko waye takan shi a cikin abokantaka. Allah ya kamo zamani ne yanzu. Abokaina gaskiya sai an tauna. A da mutum ɗaya za ka gan shi da tarin abokai guda ashirin. Amma yanzu samun aboki nagari guda ɗaya sai an tauna. Da a cikin abokai ashirin ɗin nan kowa za ka ga suna ƙaunan shi don Allah, ba don abin hannun shi ba. Amma yanzu in ka ga abokai guda ashirin suna ƙaunan ka don Allah, to kana da wani abu da za su maura dangane da kai. Misali, kana da kuɗaɗe ko kana da wani abu da za ka yi musu a rayuwa, ko kana da hanyar wani abu da za ka yi musu, ko kuma kana da ko ilimi da za su ringa zuwa su ƙari da kai. Bari za su so ka a inda kake don Allah ba. Dole sai sun sami wani abu da kake da shi, sai ringa bin ka saboda wannan abun. A lokacin da abun nan da kake da shi ya ƙare, sai su ja baya da kai su je su zaba wani. Shi.

Na fi son naman rago a ɓangaren manyan dabbobi, saboda naman rago yana da daɗi, yana da taste mai kyau. A ɓangaren ƙananan dabbobi kuwa, na fi son naman kaza na gida ba agric ba. Kazan Hausa ba na bature ba, saboda ta fi zaki da kare lafiya a jikin mutum. Bangaren manyan dabbobi kuwa, ina matuƙin son naman rago ko naman sa, saboda wannan nama ne masu kyau. Waɗanda in naci nakan samu kuzari naji daɗi har nayi ta satin. A tankacin in an soya shi, mai an mai soya, mai da mai kyau, mai daɗi. Shi ya sa nake son nama, saboda naman rago nama ne wanda ya kasance kowa da kowa yana so. Walau mai kuɗi, walau talaka, nama ne wanda ya kasance ingantacce wanda zaka soya ko ai maka farfesu ka ci cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. Shi ya sa nake son naman rago sosai. Naman rago ya kasance kowace kasuwa ka je inda ake yanka nama, za ka ga ana siyar da naman rago da yawa. Ana siyar da naman kaza shi ma, ƴar na gida da yawa. Dalili da sunfi kawo kasuwa, saboda ko da kostoma ya zo siye, mai siye da ya siya yana cin yanka daya, zai ji yayi mai daɗi zai ji har yana yin santi. To, a lokacin mutum da ya siya kadam in ya ci zai ƙara siye da yawa. Saboda ya kasance ingantancen nama ne mai dadi wanda kuda ya kai ma uwargida itama zata ji dadin wanan naman. Shi ya sa nake son naman nan, saboda ya kasance nama ne sahihi. Shi ya sa na fi so wannan naman. Saboda nama ne mai bitamin a jiki, yana inganta lafiya. Za ka ga da yawa ko mai kuɗi ne, ya zo yana siyan naman rago. Ana mai farfesu, yana ci, yana shan ruwan faro. Saboda nama ne mai kyau, mai inganci wanda ya kasance ana yi naman nan aka sami kayan miya aka yi zuba, ya zama farfesu za ka ji daɗin shi. Za ka yi tabarkallah masha Allah, za ka cie. Ko da sallah in ka ga yanda ake yanka naman rago, za ka ga yawan nasu ya wuce adadin, a misali ko a rage adadin mutanen waje. Dalili da ya kasance nama ne mai daɗin mu'amala wurin ci da iyali. Shi ya sa nike son naman rago. A bangaren dabbobi ƙananu kuma, nakan so naman kazan gida ko zakara. Saboda naman su yana da zaƙi, yana da kyau sosai a baki kuma yana ƙara lafiya. Shi ya sa na riƙe naman rago ingantacce. A lokacin da na sa a mun balango da naman rago, na kan je na samu Maltina, na sami faro na ajiye a kusa dani. Da na ci naman nan, nakan ɗaura da Maltina ko kuma na ɗauko faro na sha. Shi ya sa nake jin daɗi sosai. Za ka ga fata na yana kyau, yana sheki saboda ina cin ingantaccen nama mai ƙayatarwa. Shi ya sa bana wasa da naman rago. Na fi son shi sosai. Ina son naman rago saboda naman rago yana da ɗanɗano mai daɗi a cikin bakina. Shi ya sa na fi son naman nan. Shi ya sa ko kasuwa ka.

Ina son ziyarta hutu kasashe daban-daban amma kasan da nake fara son in ziyarta hutu shine kasan Dubai. Saboda kasan Dubai ya kasance kasa ce wanda ai manya-manyan masu kuɗin mu suke zuwa hutawa. A bangaren kuma ibada, zaman kasan da nake so na je na fara, na iba-- na fara zuwa shine kasan Saudiya. Amma in maganan hutu ne ina bukatar kasan Dubai. Saboda kasan Dubai ta kasance kasa ce mai daɗin zama wanda in dai ka kai wani a kasan ku ko a garinku ko a unguwarku, za ka so ka je wannan kasan ka ziyarci ka huta. Saboda in dai hutu kake bukata mai inganci, in ka je Dubai za ka huta sosai ka tankace in kana da kuɗaɗe. Mutane da yawa, eh, ko a Najeriya ko a wata kasan da sun tashi zuwa hutu ba su da kasan da ya wuce musu Dubai. Saboda Dubai cibiya ce ta hutu da kuma elegele da kyau da fasali. Shi ya sa in dai kana Dubai, kana zuwa kasan Dubai, za ka ga cewan lalle kasa ce mai inganci, mai nagarta. In ka je sau ɗaya ma, za ka so ka ƙara zuwa wani lokacin. Kasan Dubai ta kasance kasa ce wanda ake zuwa hutu da shaƙatawa. Ake ziyartan hutu a kowane lokaci in samun nishaɗi da kwanciyar hankali da hutawa. Dalilin da ya sa kenan za ka ga mutane da yawa da sun tashi ba su ambatan wata kasan sai Dubai. Amma kuma akwai wanda yakan je India, wani ya je America, wani ya je kasashe da yawa, wani ya je Iraqi, wani ya je Bangladesh, wani ya je Korea, wani ya je Rasha, wani ya je Ukra, wani ya je Faransa, wani ya je Jamani, wani ya je kasashe dai daban-daban. Za ka ga mutane suna zuwa amma wasu sun zaɓi su je Dubai. Saboda nan Dubai nan ne kasan da tayi fice kwarin suna da kyau da fasali. Shi ya sa za ka ga an je Dubai ana hutawa acan, ana jin daɗi. Saboda Dubai in ka kai mai kuɗi nan akan je a samu relief. Kasan Dubai ta kasance kasa ce wanda tana da kyawawan birane da kyawawan gini da gidaje da kamfanoni. Dalilin da ya sa za ka ga duk wanda ya tashi, ya je na ganin ya isa ko zai je ya huta, yakan fara tafiya kasan Dubai. Saboda ya kasance numba ɗaya a cikin capital world na duniya. Ana ji da wannan kasan sosai. Kasa ne wadda ta haɗa yararaka kala-kala. In ka je za ka ga yaran, duk da ba ka tunani. Shi ya sa da mutum ya tashi, yakan je kasan Dubai saboda a can kaɗai yakan iya samun hutu da nishaɗi. Shi ya sa za ka ga kasan Dubai ko da yaushe bata tsufa a idanun masu zuwa yawon hutawa a can. Son ziyartan hutawa a Dubai yana daidai da son hutawa a sauran ƙasashen waje. A tankaicin irin su Indiya, Amerika dai da Jamani da su wizada da sauran su. Za ka ga in dai ziyartan hutu ne ana ziyartan Dubai a ko-

Lokacin da na kamu da mura, na kan fara zuwa famasi a rubuta mun magani. Da an rubuta mun magani na siyo, na zo na sha, na samu relief, na kwanta, na yi bacci. A lokacin da na farka daga baccin nan, muran na in ya ragu, a nawa tsari na, na kan je na samo farfesun kaza wanda ya ji yaji. A lokacin da na samo farfesun kaza wanda ya ji yaji, na zo na ci kazan nan, na sha ruwa. Na kan fara yin atishawa, murya na ya soma dawowa sabida kazan nan da na ci ta ɗan ma-- mai ɗan yaji, yaji ta magance mun muran, ta taimaka wurin ƙara saukarman da muran da ke damu na. Amma a lokuta da yawa, wannan muran akan sha magani, a kwanta, a yi bacci. Misali, akwai wanda za ka ga ya sha maganin mura bai mai aiki ba. Wani shekara ya sha bai mai aiki ba sai kuma da kan shi za kuma ka ga muran ya rabu da shi. Amma wani yana shan magani, zai ga, yayi mai sauƙi. Misali, ni a lokacin da na sha maganin mura, yakan fadamin da zaran na yi bacci na tashi. Ina wanka kuwa, na ɗauko kaza na me yaji wanda aka gasa mun, ina cin kazan nan ina dangwala yaji. Za ka ga majina na fita na mura sabida ina fitar da sanyen muran da nake da shi. A lokacin da nake dangwala kazan nan da yaji, ina ci. A lokacin na kan ƙara samun kuzari, naji daɗi wurin jin ƙarfe da wucewan mura. Shi ya sa na zaɓi duk lokacin da nake mura, da zaran na sha magani sau ɗaya na kwanta. To, abun da nake yi na gaba shine na kan zo na samu, na sami kaza da yaji na dangwala ina ci sabida hakan yakan sa naji daɗi sosai. Shi mura ya kasance yana da wani nau'i na jikin da yakan bibiya. Misali, wanda yake ta'amali da ruwan sanyi ko da yushin ko a rafi, ya kasance mura na saurin cafkan shi ta hanyar sanyin da ke shiga mai ta ƙafafu da hanci da bargon jikin shi. Shi wannan yakan yi saurin mura amma kuma yakan yi saurin warke wa a wasu lokutan. Dalili shine sabida ya riga ya saba, ya fi mai jikin shi kuma ba zai walar da shi ba kamar yadda yake walar da wani wanda yin mura ba tare da yana aiki a gurin sanyi ko gurin ruwa ba. To, bambancin wanda yake aiki wurin sanyi ko gurin ruwa a mura da wanda bai aikin ke nan. Shi wanda yake aiki a wurin ruwa mai sanyi ko a cikin fadama, shi muran shi ya ɗan fi ƙarfi sakamakon sabida ya kasance shi muran yana buwayen shi ne a kowane lokaci. Dalili da ya sa kowa za ka ga yana gujewa ruwan sanyi da kuma rafi. Ko da mutum zai shiga rafi, yakan shiga da takalmin roba. Yana kawo sauƙi wurin kamuwa da mura. A lokacin da mura ko ya kama ka, kana da buƙatar ka je asibiti a rubuta maka magani, ka je famasi ka siya. Sannan ka je ka sha, ka kwanta ka samu bacci. Shi mura yana amfani da bacci ne. A lokacin da ka yi bacci ka sha magani, ka sha magani ka yi bacci. A lokacin da ka farka ko bai rabu da kai gaba ɗaya ba, zai ragu sosai a tattare.

Ina koyan fasaha sabo a duk lokacin da na gani an saki sabon fasaha. Dalili ne zamanin da muke ciki yanzu, indai kana fitar da sababbin fasaha yakan kasance ka zama babba a lokaci daya. Baiwar mutum yakan fara ne daga lokacin da yakan ga abubuwan da ake yi na fasaha sababbi yana yin ƙidame a kansa. Misali, sana'an da kake yi, a cikin sana'an da kake yi sai ka ga wani abu sabon fasaha wanda baka san da shi ba. Kana da bukata ya zame maka dole don inganta sana'an ka. Ka je ka koya sabon fasaha nan da ka gani don ka samu ka taimaka ma sana'ar ka. Saboda sababbin fasaha suna da matuƙar amfani a kowane sana'a da mutum ke yi. Saboda kullum kana sana'a daya, baka samu wani sabon fasaha daga ciki ba. Abin zai zame maka gaba ɗaya kullum kana guri ɗaya ne. Amma lokacin da ka samu sabon fasaha a dangane da aikinka, saboda sababbin fasaha nan da ka samu, zaka ga wasu suna barin wasu wuraren da ke kusa da su suna tsallakowa su zo gurinka. Saboda kana da sabon fasaha wanda kakan iya ƙara inganta muta-- musu abun da suka ba ka aiki akan shi. Shi ya sa sabon fasaha yana da matuƙan amfani ka koye shi a duk lokacin da ka ga sabon fasahan da ya zo daidai da ɓangaren sana'an ka. Yana da kyau ka samu, ka koya ka iya. Ba don komai ba saboda ko a lokacin bai yi maka amfani ba, kana zaune amfanin shi zai zo maka. Sabida babu abun da bai da amfani na fasaha, sai dai in kai ne ka mai da shi mare amfani, sai ya zame maka mare amfanin. Amma sababbin fasaha suna da kyau da daraja a duk abubuwan da ka sa a ranka kana su. Shi ya sa ni ke son sabon fasaha a koyaushe. A cikin al'amura, aiyuka na, bana wasa da sabon fasaha saboda ya kasance mun ina ƙaunar shi sosai. Saboda ina samun karuwa da sabon fasaha. Abin da ban gani ba, nakan iya zuwa na koya dangane da sabon fasaha. Abin da ban san iya shi ba a aikina, nakan je na ƙasƙantar da kaina na koya sabon fasaha akan shi don na zo na yi amfani da wannan fasahan. Ba na je ina bayarwa ana yin mun ba. Aa, nakan je ni na samo shi ya kasance yana kai na. Sabida in na je gurin mai sabon fasaha bai koya mun ba yai mun aikina, nan gaba in an kawo sai na ƙara maye mai. Shi ya sa ni ke son sabon fasaha koda zan biya ne a dinga koya mun nakan bukaci haka. Saboda ya kasance abu ne mai daraja wanda duk wani mai aiki yakan so yaga sabon fasaha da mutum zai yi dogaro akan shi. Shi ya sa nake da bukatan sabon fasaha a kowane aiki. Za ka ga mutum yana da kasuwancin shi ya daɗe yana yi, amma in dai ya ga sabon fasaha yakan je ya bi ko da biya ne ya biya a koya mai. Sabida in an tashi gurin shi za a zo ba gurin wanda ya koya mai ɗin ba. Saboda dama kowa da mutanen shi. Shi ya sa za'a ga wasu sun riƙe sabon fasaha hannu bibbiyu din yana taimakawa a gurin sana'o'i, musamman ga mai sana'a irin ta hannu. A lokacin da ya ga sabon fasaha yana matuƙar taimaka mai a gurin sana'an shi ko wanene. Shi ya sa muke amfani da sabon fasaha sosai sabida sabon fasaha in ka koya shi--

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Eh, ofis wurin aiki, duk wurin aiki yana da hanyoyin sadarwa mafi sauƙi, musamman a wurin shiyaring din sadar da ayyuka na ofis. Inda ake sadarwa a kowane wuraren aiki hakan yi amfani da yanar gizo wurin tura sakonni na shiyaring din sadar da abubuwan na opportunity na aikin da za a yi. Wurin kuma communication ana amfani da waya, telephone salula ko kuma wayan tafi da gidanka. Ana sadarwa da su ta hanya mafi sauƙi. Ko da a lokacin da manaja ya kira, akan turawa kowa sakonni ta yanar gizo gizo. Manaja na son ganin gaba ɗaya ma'aikata. Dalilin da ya sa ko'ina aka samu wannan ci gaban kenan. A da wurin aiki ya kasance sai dai manaja ya fito ya kira ku ko ya aiko a kira ku gaba ɗayan ku. Yanzu an samu ci gaban da manaja na gida zai tura muku saƙo ta yanar gizo, ya ce ku je ku jira shi a ofis din shi tun kafin ya fito. Haka za ku je, ku yi ta zaman jira har sai ya fito sannan ya zo a warware abun da yake faruwa. Shine kaɗan daga cikin sadarwa a wuraren aiki. Sabida duk wanda yake ƙasa da oga shine ƙarami, wanda yake sama da oga toh ya zama babban oga. Toh shi yasa za ka ga kowane wurin aiki akwai ogansu kuma kowane wurin aiki ana sadarwa ta hanyar yin ayyuka, nagartattu nagari da kuma hanya yanar gizo. Yasa za ka ga ayyukan nasu yana tafiya sosai fiye da inda ake tsammani. Sabida shi aiki a ta yanar gizo ya fi daɗi. Ko kana gidan ka ma in ka so za ka yi aiki ta yanar gizo a aikace. Ko a wurin aiki za ka yi ko kana tafiya ma za ka yi. Inda aiki ne ba wanda za ka je ka yi na ƙarfi ba. Aiki ne wanda za ka yi tsakaninka da soft waya zuwa yanar gizo. Za ka yi aikin na hankalin ka a kwance ba tare da wani matsala ba. Za ka aika sakonninka kuraren da ka ke so a ko'ina a faɗin ƙasa nan. Shi yasa za ka ga kowa da kowa ya zame waya tafi da gidanka don aika sakonni a duk lokutan da mutum yake so. Wuraren da ake sadarwa a wurin aiki yana da matuƙar muhimmanci sabida ta wurin ne aka shiyaring din ayyukan da za a yi a ranan. Misali, lokacin da aka ce abin sadarwa ya sami matsala sai dai a bi kowa da kowa a kira shi ya zo sannan a yi mai bayanin abin da za a yi. Amma lokacin da aka ba da sanarwa ta hanyar sadarwa, kowa ya san abubuwan da zai yi. Misali, yanzu sai ka aiko sai ka ce a ce wane yayi ka za, wane yayi ka za, wane yayi ka za aikin yau ka za da ka za za a yi. Sai kuma ya kasance akwai wayar tafi da gidanka ba sai ka aiko ba. Wayan nan shi za ka yi a lokacin da ka yi wayan nan shi zai ba da damar, ah, saurari abin da aka yi shiyaring na hanyar sadarwa a aikin da za a yi na ranan. Kowa zai yi aikin da aka ba shi sabida yana son aikin shi ba tare da an sami matsala ba. Shi yasa suke kasance suna shiyaring din sadarwa tsakanin su da su sabida ingancin.

A lokacin da nake jin damuwa, nakan fara yin "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un". Tabbas damuwa wani abu ne mai sanya zuciya jin zafin. Damuwa yakan hana zuciya kwanciyar hankali da samun natsuwa. Yau, duk wanda ka ga yana yin ƙiba, yana kyau, ya cire makanshi damuwa ne, sabida illan damuwar da za ta zota da meshi. Saboda shi damuwa bai da wani amfani ne. Yawan kaɗuwar damuwa na indaimutum yana da yari. To, yau in ba a ɓata mai ba gobe za a iya ɓata mai. Sai dai muna da wata hanya gargajiyance wanda muke maganin damuwa. Mukan fara da "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un". Lokacin da muka yi na kaɗan fara yin "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un", ina hasbunan lahu wani mal wakil. Nakan ji damuwa ya ragu da raye na kai na. Nakan ji thankar na fara samun yin ci, sabida shi damuwa yana da matuƙar matsala. Yana da matuƙar rikirki ta ma mutum rayuwa. Na lili ta mutum adinga nuna maka skai ba komai bane a lokacin da kake damuwa. Shi damuwa wani abu ne wanda in ka fahimci mutum, za ka iya ganewa. Akwai wanda ko ya damu haka dai, shi haka ba zai iya yi ma komai ba, sabida me? Damuwa ne ta dame shi. Shi yasa za ka ga ban son damuwa ko da yau she ina lallaɓa rayuwa na. Shi damuwa bai da wani amfani. A lokacin da aka tara mutane ashirin, da ka samu mutum ɗaya yana da damuwa, za ka ga sauran mutum shataran nan. Indai shi yake jagorantar su, za ka ga ba ɗaya abubuwan da suke so su yi bai da wani daraja sabida shugabansu yana cikin damuwa. Ko a gida aka ce mutum yana cikin damuwa bai da kwanciyar hankali. Balle ma in wanda yake da damuwa yana kusa-kusa da inda aka samu damuwa, to abin zai fi ɓata mai rai. Magana akan damuwa. Shi damuwa wani zubun zuwa ma bawa yake yi. Akwai wanda bai yi tunani ba zai ga damuwan nan yabi ya lulluɓe shi, ya dame shi. Don su wa'innan sukan fara da ƙalu innalillahi wa'inna ilaihi raji'un. Magani ne zakiyan ina matsayin magani ne, riga kafi yana toshe ciwo sosai ahankali se damuwa bai da wani amfani ko wani lokaci. Se kaga son magana a kan matsalolin ka sabida in kana sa ma kanka damuwa za kaga kana lalacewa baka ƙiba. Shi damuwa ya kasance wani abu ne wanda lokaci, lokaci ne. A lokacin da damuwa ya riske ka in ka korar ma ubangiji da ka iya komawa ka cigaba da aikin ka in wanda de temaka maka ya dawo, se ya cigaba da temaka maka. Kai kuma ka samu kaje ka magance damuwan da ke damun ka. Shi ne bashi, shi ne kaɗan daga cikin damuwa. Shi damuwa ba'a ajiye shi a rai lokacin da ka ajiye shi a rai de zo ya ƙara damun shiyasa da kaga kowa bai son shiga yanayi na damuwa. A ko wani yanayi mutum yafi kasancewa ya zauna shi kaɗai sabida sabida shi damuwa bai da wani.

Ina yankan farce na sau ɗaya a sati. Ko wane sati na kasance ina yankan farce saboda shi yankan farce abu ne mai amfani sosai. Saboda an ce an da zawatar ilal iman tsafta na daga cikin imani. Shi ya sa na kasance ɗaya daga cikin masu yankan farce ƙumba a kowane lokaci. Na kasance na yanka farce na. Za ka ga mutane da yawa tun a da a lokacin da mutum da kanshi ma zai yi, za ka ga kan siyo reza in ya zo ya zauna ya yanke fancen shi. A lokacin da aka yanke maka farce yanzu a zamanance, aka shafa maka mai, aka goge aka shafa maka mai. Za ka ga kaman farcen ka ya dawo sabo ne. Za ka ga kai kanka kana jin kanka ka ƙara kyau da ƙafafuwan ka sun ƙara kyau. Shi ya sa za ka mata duk wani mai tsafta ya kasance yana goge fasal da ke, yana yanke fancen da ke hannun shi. Saboda shi ne zai ƙara wa mutum inganci da kwanciyar hankali da samun nagartaccen lafiya. Saboda cututtuka suna ɓoye wa a cikin farce da yawa. A lokacin da kake yanke fancen ka, a lokacin zaka ringa jin daɗi. Babu wani cuta da babu wani virus da ke zama a cikin ƙumban ka. Shi ya sa za ka ga mutane da yawa suna amfani da abin reza ƙumba, abin yankan ƙumban nan. Saboda yanke farce yana da matuƙar muhimmanci a wurin dukkan wani wadda ya san ciwon kanshi. Ko mahaukaci ka kama ka yanke mai farce, za ka ga ƙafafuwan nan na shi sun yi kyau. A lokacin da farce ya yi yawa a ƙafa, za ka ga ƙafan mutum bai da kyaun gani. In ko a hannun mutum ne, za ka shi da kanshi yana gargaɗa wurin baka hannu ku gaisa. Saboda yanayin dattin da ke cikin ƙumban shi. Dattin da ke cikin ƙumba ya kasance wani abu ne wadda yakan iya zama cuta ga rayuwar ɗan adam. Misali, hannun mutum na da datti ya zo ya sa hannu ya ci abinci ba tare da ya yanke farce ya wanke hannu ba. Yakan iya zama cuta da bata zana a wurin lafiya. Shi ya sa za ka ga yanke farce yana da matuƙar amfani. Za ka ga masu yanka farce har yawu suke yi anguwanne, anguwanne da kasuwanni. Saboda su rage wa mutum kasantar da ke taare da shi a bangaren ƙumba na hannu da na ƙafa. Sun zaba sana'ar yanke farce a matsayin sana'a ne na wadda suke cin abinci da shi su rufe wa kansu asiri. Shi ya sa masu yankan farce za ka ga suna da kokari sosai. Kuma za ka ɗauki kuɗi ka ba su ba mai yawa ba, ba za su raina ba saboda samun nagartaccen lafiya a jikin tsakanin ɗan adam. Saboda yanke farce yana ƙara wa mutum lafiya kuma yana kore dukkan wani cututtuka da za su zo su same mutum ta farce saboda an riga an tsaftace su. Shi ya sa tsaftan farce tsafta ne mai kyau wadda ake yin shi tun kaka da kakanni tun lokacin iyayen, iyayenmu sun kasance suna yanke fancen su saboda samun nagartaccen lafiya da tsafta. Duk wadda zaka gabe yake farce yakan zama ƙasami ne. Yakan zama kuma abin yin kwarjini a wurin al'umma. Amma in ya kasance kana yanke farce, za ka ga kai da kanka kana ƙara kyau, kana ƙara fresh da haske, kana ƙara zama mutumin kirki a wurin mutane.

Ina da katin kasuwanci saboda katin kasuwanci shine alama da yake ba da girman kasuwancinka. Katin kasuwanci wani abu ne wanda yake da mahimmanci a wurin ɗan kasuwa saboda duk inda ka je za ka fitar da shi a matsayin shaidar katin kasuwancinka. Katin kasuwanci duk wani ɗan kasuwa da ya san darajar kasuwanci za ka ga yana amfani da shi a ko'ina. Misali, kamar yanzu duk wani ma'aikaci na gwamnati za ka gan shi da katin shi na aikin. Kai ma hakan kake da burin yin amfani da katin kasuwancinka ko wane iri saboda shine mutuncinka don shine zai tsare ka daga wani ya nema ya raina maka wayau ko ya lasa ka a cikin kasuwancinka. Shi ya sa mallakar katin kasuwanci yana da matuƙar amfani saboda ko da wani abu zai taso maka zai zo da sauƙi saboda rajista da kayi da katin kasuwancinka. Katin kasuwanci ya kasance wani abu ne wanda al'umma suke amfani da shi a ko wani wuri saboda kare darajar kasuwanci. Katin kasuwanci abu ne wanda aka fara ƙirƙirarsa a waɗannan lokutan saboda karewa kai daraja ta wurin hanyoyin sana'o'in hannu da na tafi-da-gidanka da na ofis. Katin kasuwanci ya kasance kamar shi ne kasuwancin naka saboda duk inda za ka je in ana so a san kai waye. Ana da buƙatar a ga katin kasuwancinka don ya zame maka shaida a cikin kasuwancinka. Yau duk abin da ka zo ka fada dangane da kasuwancinka ba kowa ba ne hankalin sa zai kawo kan kasuwancin ba har sai ya ga katinka. Kamar ace kana da wata babbar kamfani da mutane sama da dubu ɗaya suke amfana da shi to sai ya kasance kai ne mai wannan kamfanin. Ka zo inda ake so a ga mai wannan kamfanin don ya ɗauki wasu ma'aikatan. Allah ya kiyaye ya kawo ka wurin ake tambaya aka ce maka wanene mai wannan kamfani sai ka ce kai ne ba kowa bane zai yarda. Dalili saboda ba ka fito da katin kasuwancinka ba. A lokacin da ka fito da katin kasuwancinka yana da kyau kowa ya yarda da kai, yana da kyau kowa ya bi abin da kake so ko da ba shi bane tsarin sa. Ya sa katin kasuwanci yana nuna ni waye, yana nuna kai waye. Shi ya sa yake da matuƙar mahimmanci a ce kana tare da katin kasuwancinka saboda matsaloli na yau da kullum. Ya sa ko da yaushe za ka gan ni ina tare da katin kasuwancina a ko'ina zan je saboda katin kasuwanci yana da matuƙar amfani a wurin 'yan kasuwa da wurin masu sana'ar daidai da gurin masu sana'an gida. Idan kana da katin kasuwanci za ka yi ta kasuwancinka cikin kwanciyar hankali da nishaɗi. Shi ya sa kafin ka yi zurfi a sana'a yana da kyau ka zo ka fara sayen katin kasuwanci. Ka je wurin da ake mallaka ka mallake katin kasuwancinka saboda shi ne zai ba ka dama wurin yin aikinka a kwanciyar hankali. Amma duk irin iya aikinka da girman aikinka in dai ba ka da katin kasuwanci zai nuna cewan kamar ka zo ka damfari mutane ne don koyar da ma ba za a yi ba na ga nin cewa wai kai ne ko a.